Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta lokaci zuwa lokaci. Ya danganta daga, aa, tsare-tsaren ayyukan da kuma irin aikin da kuma dai abubuwan da suke kama da haka.

Eh, ina ajiye kuɗi ta hanyoyi da dama. A ƙuɗaɗen da nake amfani da su na yau da kullum, so ina ajiye su a kuɗin ajiye a banki ko kuma in ajiye su a tsabar kuɗinsu. Nakan kuma ajiye kuɗi a ta hanyar siyan hannun jari kamar stocks ke nan da kuma ainihin cryptocurrency.

Ai ba ma maganar ina cin tafarnuwa ba. Na tsani tafarnuwa, bana son abunnan, kamshin ta, bana shan wannan warin nata. Duk dacewa na kan ci tafarnuwa a cikin, idan an busar da ita aka saka a cikin yaji, ko kuma in aka saka a miya, in dai ba'a cika ba. Amma gaskiya in dai ɗanyar tafarnuwa ce, bana son ma ta zo kusa da ni. Ballanta na ma har inci.

Eh to gaskiya ya danganta. Wurare masu hayaniya sosai bana so sabida musamman wani lokaci da rana, kan rana tayi tsakiya nakan so in huta, in yi ƙailola, wato baccin rana. Eh amma kuma bana son wuri wanda yake yayi shiru da yawa gaskiya. Sabida in wuri yayi shiru da yawa kuma sai ka san ce mutum ya shiga wani yanayi wanda yake marar daɗi.

To gaskiya ni ba wani ma'abocin, ma'abocin jin kiɗe kiɗe bane amma dai, ahhh nakan iya cewa idan har akwai kiɗan da zai zama na fi so to na fi son in ji kiɗan da yake da alaƙa da waƙar Hausa ko kuma ehhh waƙar ainihin Larabci. Hmm.

Eh, teburan mu a wurin aiki, ah, ba wasu tebura bane masu girma ba kuma 'yan ƙanana bane sosai. Zan iya cewa tebura ne wayanda suke matsakaita. Zaka iya ajiye kwamfiyutar ka, sannan ka ajiye waɗansu kayayyaki gaman ka, fayil fayil, har kuma ka samu ɗan ragowar wuri hakali ba mai yawa ba amma.

Eh to, eh zan iya cewa na fi son shinkafa akan tuwo, sai dai umm hakan ba yana nufin bana san tuwo bane. Bane kwatakwata akwai irin tuwon da nake so a tuwo wanda yake na shinkafa da miyar ganye. Eh, musamman in ya kasance miyar ganyen ta ji mai sannan kuma an sanya mata kifi sosai. Eh.

Gaskiya ina nakan kasance cikin nishaɗi da annashuwa yayin da aka yi biya albashi. Domin kuwa duk da cewa ba wai da albashi kaɗai na dogara ba. Domin samun kuɗin kashewa na, a yau da kullun da kuɗin amfani. Ma dai albashi kuɗin da nake samu a nan yana tare min wani mqhimman abubuwan da suke nikan jadaɗi in anyi albashi.

Aah ko shakka babu gaskiya, na fi jin daɗin zama a birni a kan ƙauye. Sabida ba don komai ba, zama a birni yana da aah aah yana da alfanu sosai. Gaduwa ga a birni akwai hanyoyi na samun ilimi sosai, hanyoyin samun ayyuka da yawa. Sannan a ƙauye gaskiya babu aah damammaki na yin karatu da kuma ayyuka sosai sama da birni.

Haba kallon madubi ai ba namu bane mu maza, kallon madubi na mata ne. Zan iya cewa kawai lokacin da nake duban madubi shine idan na fito daga wanka. Kuma shi ma wannan yawanci yana da alaƙa ne kawai sabida a gurin madubin ne man shafawa yake da ainihin abin taje kai da ainihin man, man kai, man sawa akai da sauran abubuwa wanda suka danganci turare da sauransu.

Eh, nakan sanya tabarau wani lokaci, ah, musamman lokacin bazara, lokacin iska haka da ƙura. Nakan so in yi amfani da tabarau domin rage shigan ƙura cikin ido da abin da ya kama da haka. Sannan wani lokaci, ah, nakan sanya tabarau cikin dare, tabarau mai ɗan duhu haka. Ah, musamman in zan yi aiki da daddare, zan yi aiki da kwamfuta sabida rage hasken da yake shiga cikin ido.

Eh furen da na fi so gaskiya, na fi son fure wanda yake yana da ƙanshi sannan mai launin ja ko kuma launin, launin abin ga, launin ruwan ɗaurawa wato yellow kenan. Eh sannan kuma ina nakan so fure wanda yake shi ma fari haka ma dai. A takai ce dai furen da na fi so shi ne wanda suke kira da turanci rose.

Eh gaskiya muna da ina da kyakkyawan dangantaka da abokanan aiki na. Ahhh, ni mutum ne wanda yake ban cika shiga a lamuran kutsa kai cikin al'amuran mutane ba sosai. Wanda yake haɗani da abokanan aiki na yawanci aiki ne da gaisuwa da mutunta juna. Ahhh, ba wani abun da ya wuce haka gaskiya sai kuma ehh wayanda muke da kusanci sosai mukan taya su alhini ne abun mara kyau ya kukare su, mu taya su farin ciki idan abun farin ciki ne.

Eh, lokacin hutu gaskiya babban abinda nafi ɗauka a matsayin shaƙatawa ni a wurina. Shine ya kasance na samu cikakken lokaci a gida na huta, na samu lokaci don ganawa da iyali, mu tattauna, mu ainihin sanya juna nishaɗi, a yi dariya, a yi raha da abin da yai kama da haka.

Eh to ina shan ruwa sosai gaskiya a kullum. Zan iya cewa, ahhh, akwai nakan sha ruwa kamar lita, lita ainihin, zan iya cewa lita uku zuwa galan ɗaya, Ya danganta daga yanayin zafi da ake ciki a ranan da kuma yanayin abincin da, ni na ci ni kaina. Idan na ci abinci mai maiƙo, kan sh-sha ruwa mai yawa, eh yakan kai lita ɗaya yakan kai galan ɗaya.

Eh kamar kowa ni ma na kan yi kuka yayin yankan albasa gaskiya, sabida eh babban abun da ya fi ba ni wahala ma a yankan kayan miya shine yankan albasa. Ah idan har zan yanka albasa na farko na fi so in yi a waje sabida iska ta rage ainihin zafin albasa. Sannan kuma nakan so in sanya ah safar hannu domin ba na son ainihin warin albasan ya riƙe hannuna.

Eh, ina hutawa a wurin aiki gaskiya. Lokacin da nafi hutawa shine idan aka yi sallar Azahar. Nakan zauna, wani lokacin in zauna a ofis ne, in ɗan tada kaina haka a kan benci. Wani lokaci kuma mukan je ɗakin hutu domin hutawa. Wani lokaci kuma nakan zauna a masallaci in nayi sallar Azahar, in ɗan miƙe haka, na ƴan mintuna ashirin zuwa talatin, kafin kuma komawa bakin aiki.

Eh to idan ana nufin buga rubutu da sauri a kwamfuta, zan iya cewa, eh ina cikin waɗanda suke matsakaita. Ma'ana bana yi abun nan, bana yin shi da rashin sauri sosai kuma ban yin sauri sosai. Ina cikin matsakaita masu buga rubutu.

Ni a tunanina abin da yafi muhimmanci a kasuwanci ga skiya shi ne gaskiya da rikon amana. Idan ka kasance a matsayin kanaɗan kasuwa, ah babu kasa gaskiya a cikin kasuwancin ka ba kuma baka kiyayewa mutane amana idan sun siya kaya a wurin ka ko sun bada kuɗi domin siyan kaya wurin ka. To gaskiya wannan ka rasa abu mafi muhimmanci a kasuwanci.

Eh ina da fanka amma ba ta rufin ɗaki ba gaskiya ba, ma'ana ba ta saman ɗaki ba. Fankar da nake amfani da ita, ta wacce take a tsaye wanda za ta riƙa jujjuyawa gefe da gefe. Hasalima ni gaskiya bana son fanka ta rufin ɗaki sabida gudun matsala ko faɗowa ko mutum ya miƙe ya manta tana kunne, ya-ya ainihin a samu jin ciwo ko rauni.

To Allah na tuba wane ne bai shan ruwa mai sanyi? Ina sha ruwa mai sanyi sai dai a ba mai sanyi wanda zai cutar, ah cutar da mutum ba. Sannan kuma nakan kiyaye lokacin da zan sha ruwan sanyin. Ah idan da daddare ne ko da ainihin safiya. Gaskiya nakan guji ruwan sanyi da rana ma zan sha ruwan sanyin nakan kiyaye yanayin sanyin domin kar ya cutar da ni.

Eh gaskiya a wurin aiki in an samu rikici tsakanin, ƴan uwana ma'aikata, eh nakan yi ƙoƙari domin in sasanta tsakaninsu, ta hanyar eh lalima, da bibiyar ainihin abun da ya kawo rikici tsakaninsu. Wannan eh ta hanyar yana iya kasancewa ta hanyar jin bakin kowanne daga cikinsu, eh sannan da ƙoƙarin gano ina ne matsalar take, domin sasanta tsakaninsu.

Eh to, da farko dai ni musulmi ne. Idan zan gaida ɗan uwana nakan gaishe su ne ta hanyar yin musu sallama. Ma'ana gaishe su da kalmar assalamualaikum. Sannan idan mutum ba musulmi ne ba kuma nakan yi amfani da kalmomi kamar irin su good morning ko ace barka da safiya in da Hausa ne, barka da rana ko barka da dare.

Eh gaskiya babu wani ƙayyadajjen adadi wanda zan ce ina amfani da shi domin duba saƙonni a wurin aiki. Eh saƙonni kamar irin su, ah saƙonni kamar irin su email da ainihin text message da sauran su. Babu wani takamaiman lokaci gaskiya. A duk lokacin da na samu dama, na samu faraga nakan duba domin ganin ko akwai sabon saƙo.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki, muna amfani da, ah, talaho, ah, duk a duk ofisoshi ko a ofisoshin da muke da su. Kowane ma'aikaci akwai talaho a ainihin ofis din shi. So wannan shine hanya da muke amfani da ita wurin, eh, sadarwa a gurin aiki sannan kuma mukan yi amfani da, ah, WhatsApp.

Eh gaskiya ya danganta daga, ga, yanayin da nake ciki. Idan ina cikin yanayi na gajiya, nafiso yayinda na zauna in jingina da bango in mike ƙafafuwa na. Sannan kuma in ɗan dogara, ɗan dogara hannu na haka ta baya. Idan kuma ina cikin yanayi ne na nishaɗi wanda yake babu gajiya, na kan so in zauna haka in tankwashe ƙafafuwa na guda biyu.

Eh, abubuwan da nake domin kiyaye lafiya suna da dama. Na farko dai, nakan ƙoƙari in ga cewa, eh, na samu bacci wanda yake wadatacce. Sannan kuma na samu abinci wanda yake mai lafiya, mai kyau, eh, mai gina jiki. Sannan kuma nakan yi ƙoƙari akai-akai, lokaci bayan lokaci in ga cewa na fita domin motsa jiki, domin, eh, samun lafiya.

Gaskiya a da, nakan sa agogo a hannuna, domin duba lokaci, amma, eh, tun daga lokacin da na fara amfani da waya sosai gaskiya bana wani amfani da agogon hannu. Domin kuwa du abin da agogon zai mun, waya, wayar hannu, tana yi mini shi. Menene ake yi da agogo? Duba lokaci, dudda wasu suna sa shi domin, eh, ƙawa, da ainihin kwalliya. Ko da kwa agogon baya yi.

Eh a kullum gaskiya nakan farka ne lokacin sallar asuba, misalin karfe biyar na ainihin safiya. Eh domin in tashi in shirya, inyi alwala, inyi nafila a gida sannan inje masallaci domin yin sallar subahi.

Muna amfani da kayan aiki da dama. Eh, muna amfani da, da farko a cikin ofishin mu muna amfani da ainihin kwamfuta wato na'ura mai ƙwaƙwalwa. Muna amfani da wayar talho domin sadarwa. Muna da ainihin ma'ajiya domin ajiye takardu. Sannan muna amfani da teburi da ainihin kujera domin zama da ɗaura kayayyaki. Sannan kuma muna amfani da wasu na'uri waɗanda suke taimaka mana wurin aiki.

Eh takalma ina da su da dama. Zan iya cewa za su kai kamar guda huɗu haka. Ina da takalma sau ciki guda biyu wanda na fi sa su domin zuwa wurin aiki. Eh, sannan ina da saka ka wuce suma guda biyu zan iya cewa wanda na fi amfani da su domin zuwa abin nan gudare domin ziyara ko biki, eh domin ko na fi jin sauƙin amfani da su.

Ina amfani da matashin wuya, amma gaskiya bana amfani da, ah, matashin wuyan wanda mutane suka saba amfani da shi. Ni matashin wuyan da nake amfani da shi ƙarami ne. A dan komai ba idan nayi amfani da matashin wuya na yau da kullum yakan sa mani ciwon wuya ko kuma baya na in ji yana mani ciwo. Amma in nayi amfani da wanda yake ɗan ƙarami sosai, eh hakan yana yi min daidai.

Eh, a, ƙungiyance muna yin aiki ne tare da ainihin, a, taimakawa juna wurin aiki tare da ainihin yin aiki, a, tare da ƙarfafawa juna da taimakawa juna domin cimma manufar aiki yayin da muke aiki a wuraren ayyuka.

Gaskiya nafison shayi akan kofi. Ba don komai ba, shi shayi ya ɗan fi sauƙi kuma a tunanina yafi daidai da yanayin jikina. Domin kuwa shayi in na shashi yana sanya ni nishaɗi ba tare da ya kawo min wata illa ko ainihin sa bacci ko kuma rashin jin bacci ba. Shi kawai shayi in na shashi yakan sa ni nishaɗi.

Eh to gaskiya, bana iya duba lambar amma dai na iya amfani da QR code. Eh, sai dai a kwanakin baya na taɓa ganin wani yana bayani a manhajar Twitter, eh yadda ake ainihin duba lambar QR. Sai dai kasancewar lokacin gaskiya ina da ayyuka da nake yi, ban tsaya na duba har in iya gane ya ake dubawa ba.

Eh, ina da manufa na wata wata. Kowane wata eh, ina da ainihin lissafin abin da zan kashe, abubuwan nake bukata in yi amfani da su kamar kayan abinci, eh, si-sitira, siyan sitira, siyan wasu abubuwa wanda suke mahimmai. A kowane wata ina da manufar da nake so in cimma, abubuwan da nake so in siya, abubuwan da nake so na mallaka, abubuwan da nake so na yi. Na dangana da aikace aikace da sauransu.

Kayan daki da na fi so gaskiya, na fi son, abubuwan da na fi so, na fi son ainihin kasance akwai kujeru masu kyau wadanda suke masu laushi sannan kuma da ainihin kafet na zama wanda yake shima mai laushi sannan kuma da ainihin teburi domin ni ma'abocin amfani da kwamfuta ne.

To ƙidaya kayayyaki, dai kayayyaki ne gaskiya ƙidayar bata wuce sau ɗaya, sai dai kuma in abun yana da muhimmanci sosai. Dama dai ace kuɗi ne gaskiya. Idan na je karɓar kuɗi ko da a banki ne, ko da an ya ƙidaya sa sanda ake ƙidaya mun, ni ma nakan tisa nakan ƙidaya sau biyu ma ko sau uku ya danganta daga yanayin ku.

Eh sosai ma kuwa. Gaskiya nakan so in raba abinci na kuma in an dafa mu raba tare da wasu ba mu kaɗai ba. Ba don ko mai ba sai don yin sadaka domin samun lada kuma musamman a maƙwabta akan samu waɗanda suke ba wai kullum ne suke samun abinci ba. Gaskiya nakan so in taimaka ba don komi ba kawai in taimaki ɗan uwana ɗan Adam.

Ya danganta daga lokacin da kuma abin da nake so in yi a ranar. Idan zani wurin aiki ina yin wanka ne da safe da sassafe. Idan kuma ba ranar zuwa wurin aiki ba ce kuma babu inda za ni, gaskiya na fi so in yi wanka idan rana ta ɗan ɗaga haka wuraren ƙarfe sha biyu haka kafin a je sallar azahar.

Eh sosai ma kuwa ina siyan kaya a yanar gizo. Asali ma akwai kwamfiyuta ta da nake amfani da ita wacce na siya ta kwanakin baya a yanar gizo. Duk da cewa ba wai ina siya bane sosai kayayyaki amma dai na fi siyan abin da na duba a kasuwa na ga babu irinsa kuma irin shi nake so nakan siya a yanar gizo.

Gaskiya lokacin da na fi so a shekara lokacin, aa lokacin da yake ba na zafi ba kuma babu sanyi ba lokacin sanyi ba, lokaci wanda yake akwai yanayi na matsakaici, babu sanyi sosai sannan kuma zafin ba mai yawa bane shi ma.

Kwarai kuwa na iya hawan keke sosai ma kuwa. Eh bana manta wa akwai lokacin da aka taɓa sai man keke lokacin ina yaro. Lokacin ne na koyi hawa keke. Amma har yau ma idan da zan samu dama zan sai keke domin ajiye ta domin zuwa gurare wanda suke ba masu nisa ba.

Labulen mu gaskiya yawanci launin ainihin ruwan madara ne da kuma ratsin kore. Munada kuma wani kalan wanda yake yanada launin ruwan madaran amma kuma da ratsin ruwan kasa. Sannan muna da wani wanda yake launin toka, yanada ratsin baki baki haka.

Eh, ni bana ma amfani da wando irin kamar jins haka wanda yake da buƙatar a sanya masa bel. Na fi amfani da kaya na gargajiya wanda ake sanya masu tu ma zagi. Eh, amma dai wannan ba shi ke nan ya ci kwata-kwata. Bana amfani da bel ba. A yan kwanakin baya haka, eh, musamman kayan makaranta na kan yi amfani da bel.